Eh to kasan kasuwa ita ko ina da yamma an fi ciniki saboda daga da yamma mutane sun fi zuwa a cin ko su ƴan kasuwa. Kowa yayi yamma kowa za ga yafi kwafan yamma idan lokacin kasuwa ya yi da yamma ta yi, shi ya sa kasuwa anfi buƙatan ta da yamma.

Ba na so ra'an rediyo tun tuni, ni ba mutumin ma'abocin so ra'an rediyo ba saboda haka ban saba ji rediyo babban damo da ita ba gaskiya. Amma ina so na wurwa ama ina so na bugi ina karanta labarai amma ita rediyo jiya lafiya da ita ba. To ba na so ra'an rediyo kwata-kwata ba na.

Garafi, tafki, tsauni. Ni gaskiya na fi son tsauni in kallo zanyi amma kuma im sabon magana. Abinci ne na fi son garafi gaskiya saboda ƙarfun shi ya fi kyau da sauransu. Ni ban iya yi shi garo ba amma in dai hayayen tsauni ne, haba malana aini na ƙware.

To aiki mai nauyi yana shafar jiki man sau da akwai aikin da idan kayi tsabon ahalin shi zaka iya makwanci harshen lafiya. To don haka idan muka yi aiki mai tsanani to zaka ga ana buƙata a ba jiki lokaci ya huta. Kana kiyaye abin da bazaizo ya cutar da kai ba shiyasa dole ka ci abinci mai kyau kuma dole ka huta.

Eh idan muka yi siyayya muna biya da waya. Eh, zai sha gunan ko ina za ka ga sun saba karɓan biya da waya tun daga lokacin wani shugaban ƙasa da ya karɓo a ƙasan mu da ya kawo tsarin rage kuɗi, da yin kuɗi, madadin kuɗi. Tukumi yanzu kunsan kowa za ka ga yana karɓan biya da waya.

Littafan da nina a zuziyata tun muna ƙananane irin littattafan wasan nan na Hausa na yaƙi. Ko wani littafi na ƙasa manta sunan shi, ana siyowa goggon mayen maza si gaba rinjaye. Akwai su marga do, a yana magana akan yaƙine da aljanu haka totun ina yaro dai haka.

Eh, kula da tsofaffi a gida gaskiya abu ne saboda kyau sannan kuma tsofaffi ka san ina ana kula da su sai haƙuri. Suna da ƙorafi. Eh muna kula da tsofaffi. Eh magani haka nace baba ba ka sha maganin ka ba. Hakane a haka za ta lalaba su. Tsofaffi sunji suna da taurin kai amma haka za ai ta haƙuri.

Eh, an haife ni a watan Yuli ne. To shine watan da aka haife ni. Eh an haife ni a watan Yuli ne, da farko na ɗuaka watan Ogusta ne, to daga baya sai aka ce mun a'a ai Yuli aka haife ni, to shine watan haihuwa ta, shine watan kuma zagayowar ranar haihuwa ta.

Eh to ni yanzu na gaji ina dawowa gida ne. Kuma ni in dai da rana ne sa'a guda ɗaya ma ya isheni. Da na dawo na konta sa'a guda in na farka shi kenan. Yana taimaka min matuƙa domin idan na zo na yi irin wannan hutawan to za ka ga zaharina da ƙarfin jikina ya dawo.

Eh to shi kare waya da asusu daga masu damfara shine ko da an kira ka an ce ka za ka ɗanɗana kai mene ne ba'a yi. Ta hakane zaka kare wayanka da asusunka daga masu damfara. Zai a kira ka an ce ka zo kuma ba komai a wani abu wanda in ka gani za ka ci kawa ba komai ne ake ci kawa.

Eh, citta da kayan yaji su abubuwa ne da suke taimakawa lafiya. Eh citta, shayi abubuwa da suke taimakama lafiya don haka dole a dinga cin su. Ra'ayi na game da su suna da matuƙar amfani a jikin ɗan adam.

Yara da yaron da baya son barci zuwa da shi za a yi, don shafa shi haka ana mai kallon masu haƙa da sauransu. To za ka ga yaro ya kwanta, to haka ake yi da yaron da baya son barci. A ɗan mai dabara ya samu ya kwanta, a lallaɓa yayi baccin shi. Saboda in yaron bai yi bacci ba kuma ba zai bar ku ku yi bacci ba.

Eh to shi yanda yake idan ba na son na ɓata lokaci a waya zan nema kanwana a kawota kusa dani. Zan ajiye ta a gefe saboda ita wayan indai tana kusa da kai dole za ka danna ta. Idan ina so in mayar da hankali ina ajiye waya ne a gefe ya azama na ɓata ma kusa dani gaskiya. Abunda nake yi kenan.

To ni bana sauraron rediyo gaskiya sosai da yamma dai sai sama sama, na kuma shirin barkwancin da kuma siyasa na ji halin da ake ciki. Eh ba da safa ba, da hantsi ne ake wani shiri da nake so to a nan ne nake saurara.

Shi kullum ma kuma shi kullum ma wanda nake amfani da shi na bluetooth ne. To wannan shine dalilin da yasa kullum masu na kullum i have bluetooth ina. Saboda shi bluetooth ɗin ya fi mai igiya waya wancan ya fi shi ɗadewa. Igiyan waya da na siya sai ya ɗauke ya diana yi, amma mai bluetooth to yanzu na saye shi shekaru be lalace ba.

Sunaye wa'yannan amfanine sunaye ne na al'adar Hausa. Danladi, Dantala, eh, Balarabe ko ace Bala raba. Da duk waɗan nan al'adu ne na Hausawa da suke yi domin kiyaye ranar da aka haifeka. Sai kaga waɗannan al'ada, kuma sai ta shafe asalin sunan shi yaro.

To maganin gargajiya ni ina san shi kuma ba na so da maganin gargajiya amma mahaifina shi bai yarda da maganin gargajiya ba to shiyasa nake amma ni na yarda da maganin gargajiya, na san shi. Amma mahaifina ƙwataƙwata shi kuma maganin gargajiya ne ma bai yarda da shi ba.

Shi tsaftar gida ai kullum ne kullum sai an share gida sannan lokaci zuwa lokaci za'a ɗebe kwata a gyara da kuma sauran tsakar gida inda ya yi ƙura to kaga wannan shi ne tsafta kullin tsafta kuma ana fara wane daga inda nake. Abin da ya fi wahala shi ne share falo na saboda kaga akwai teburi akwai abubuwan riga.

Eh ni ina cajin wayata ne da daddare idan zan kwanta sai ij jona ta. Idan zanyi bacci ne ni nake jona cajin waya idan na farka ta gama caji sai in ɗauka naci gaba da uzurori na. Amma bana zama haka kawai na musamman sai na saka cajin waya sabida zan kwanta. Duk in zan kwanta dai ina saka caji gaskiya.

Eh to, shi zama tare yana ƙarewa ne idan lokacin shi yayi, saboda shi zama tare zama ne na fahimta gida amana to kuma inda rayuwa ta canza kaga kowa dole ya fita ya abun nan, to ƙaranci lokacin zama tare gaskiya yanzu bana samu, saboda yanzu hidindimu sunyi yawa, kowa. Kan shi ya ɗau caji.

Shan ruwa ai yana taka rawa matuƙa, musamman in ka gaji ka ɗau zafi to ruwa za kaga in ka sha zai taimaka maka. Ka sanyaya jikinka. In kana duka bambancin ne gaskiya duk ka sha zaka ji daɗi. Shiyasa ake cewa zaka iya yin sati ɗaya baka ci abinci ba kana shan ruwa, amma bazaka iya yin sati ɗaya baka sha ruwa ba zaka mutu.

Wallahi akwai bikin da aka yi, abun da ba a zata ba shi ya faru. Saboda abun da aka yi kawai shine a tambaya, a tambayo aure. Tambayo aure kawai aka ce a yi, kawai kuma ana zuwa sai kuma aka ce wai a ɗaura aure. Abun nan ya ba kowa mamaki gaskiya. Abun ya ba kowa mamaki inda ba a matane. Wallahi.